Ina ajiye hotunan wayata a cikin gallery ɗin wayata. Sannan nakan rarraba su folder folder. E kowane da folder da nake ajiye shi domin tantancewa da kuma gane hoton da nake so in ɗauka. Ma'ana idan ina neman hoto zan je folder kaza in ɗauka. Akwai folder irin ta documents wanda irin kamar takardu na makaranta da wasu haka irin takardu na lambar abun hawa na, su dukkanan nake ajiyewa da kuma takarduna na aiki. Sannan akwai folder irin wadanda na ajiye kayayyakin sana'ata wato hotuna na plumbing materials suna ajiye. Sannan akwai folder wadanda na sa musu suna wato plumbing working exercises su kuma wannan duk irin kayayyakin da na yi na ɗauki hoto. A maimakon in bassu a camera su haɗu su yamatse da wasu hotunan, sai in ware su saboda idan na zo zan nuna ma wani customer na kalan design ɗin wani aiki da na yi, to sai ya kalli wannan, sai in shiga wannan folder in nemo kalan hoton nan sai in gwada mishi. Wanda inda a can a camera su ke a haɗe a yamutse. So kafin in nemo wani hoton da wahala saboda ina cikin neman wannan hoton wanda hoton wanda ba a yan uwan irin wannan hoton bane zan ta ganin su haka haka din. Amma idan ya zamana na ware folda wanda wannan abubuwan kaɗai ta kuma yasa, to hotunan ma za su taƙaita. Za ya zama na iya irin su ne kawai zan ta gani kuma zan ta scrolling down har in je inda wancan ya ke. Amma in na kasance cikin folder ɗaya su ke, so za su ya mutse su yi man wahala ganuwa wani abun ma akwai shi amma sai zamana kaman babu shi ban ganshi ba. So don haka nakan adana hotuna na a cikin wannan wato a cikin files ke nan ko kuma in ce gallery na wayata. So a cikin wannan gallery na wayata nan nake adana hotuna na domin saboda idan na ajiye su a nan duk san da na bukace su da na shiga kawai du bawa za ni in gan su.

So har kullum ita kyauta a kowacce irin wadda kake son ka bayar. Akwai kyautar da zaka buƙaci ka ba mutum kuɗi, akwai hoton da zaka buƙaci a ƙilla mutum abinci yake bukata. Akwai kyautar da a wani abun da bai sani ba ko bai iya ba zaka gwada mashi. Don haka kyauta kala-kala ce. So ni na kasance irin ina kamar misali kyauta kamar ta abinci haka kamar na je wuri zan sayi abu. So mutum ma za ya saya to sai ni in biya kuɗi da na shaɓe kiɗaya. So ina son irin wannan kyautar sosai da sosai. Koda dai mutum ba kuɗin na ɗauka na bashi ba, ballan tana an babban ne ko yana ganin ya fi ƙarfin abun ya ji ba daɗi ko ya ga kamar na rena shi ko kuma ya ga kamar na kaskanta shi. To sai in ɗauki kuɗin in biya. Ina son, ina son irin wannan kyautar. Wani kuma da man gajiyayyine ma bukaci ne kuma zai ji kunyar tambayar ka ko kunyar ya ce ka mai abu. So aman idan a ka ɗauka ka bayar ma ana ka biya naka ka biya nashi a cikin sirri zai ji daɗi. Wani ma yana bukata ba zai iya tambayar ka ba amma in ka ɗauka ka ba da zai ji daɗi. Wani kuma ya fi ƙarfin abun amma wannan kyautar da na bashi na biya kuɗin zai ji daɗi kuma zai murna zai yi farin ciki saboda babu wanda yake alaƙa da shi. Babu kuma wanda yake ya mashi kyauta. Sannan kuma zai gana tausaya mashi ina ji ƙan shi kuma ina ƙauna shi. Don haka ina son bayar da kyauta ta hanyar ka sayi abun in siyani in biya kuɗin. Ko kuma in ji mutum yana son me abu amma ba shi da kuɗin sai in ɗauki nawa ko kuma unexpected ba zato ba tsammani sai in ɗauki kuɗin in ba mutum. So wannan ma ina son irin wannan kyautar sosai da sosai. Ina son inga namawa mutum kyauta ba tare da ya tsammata ba amma yana cikin halin bukatan abu. To irin wannan ma kyautar tana ina son bayar da ita sosai da sosai. Inga na taimaki mutum na share mai hawaye na taimake shi. Irin wannan kyautar tana samin farin ciki da nishaɗi a cikin zuciyata kuma ina ji a raina ciwar na taimaki ɗan uwana.

A lokacin da na farka da safe, nakan fara zuwa masallaci kenan, in yi alwala, in shiga kewaye in kama ruwa wato tsarki kenan, sai in yi alwala. Idan nayi alwala na kammala na gama, sai in tattaka in buɗe gida in tafi masallaci. Zan je in yi sallan asuba idan an gama, zan ɗan zanna idan yin lazimi sad da zuwa gari zai waye ya ɗan yi haske. Lokacin na dawo gida idan bacci bai ɗaukata sosai lokacin al-alfijir ya keto, to sai na ɗauko Alkur'ani na yi karatu, in kuma bacci ya ɗan kama ni, to da da dai alfijir ya fito, sai in je in, in kwanta. So daga nan zan ci gaba da yin bacci har zuwa takwas da rabi ko tara. Na ma fi tashi ƙarfe tara. So lokacin da tara yayi, zan tashi zan je kewaye, in yi brush kenan. Idan nayi brush na wanke bakina, sai in zo in shirya domin yin kalaci. So kullum abin da nake yi da safe kenan. So bayan nayi kalaci kuma wani lokacin ma kafin in yi kalaci wani lokacin kuma sai bayan nayi kalaci, sai in ɗauko wayata in buɗe data. So duk, saƙunan da nake jira daga mutane da kuma haka, wasu minings da nake yi zan je zan yi claiming sannan kuma duk wani saƙo zan duba shi a lokacin. Saboda in samu damar mai da amsa da kuma wani saƙon idan ban buɗe WhatsApp ɗin ba yana iya lokacin ya wuce ba tare da na buɗe ba mutum yana kama na je buɗe saƙon shi. So daga nan sai in yi kalaci. Idan nayi kalaci sai in shirya. Idan sai in tafi wurin aiki. So kullum haka nake yi. Farko dai, in je in yi sallah. Idan na gama sallah, sai in dawo kuma in yi karatu. In na gama sai in ƙare kuma bacci. Daga bayan na farka sai in yi ka-- sai in je in yi brush. Daga nan sai in yi kalaci. To wannan shine, aikin da nake yi kullum da safe. Ko na ce aikin da nake fara yi, eh, lokacin da na farka kenan.

A'a, mataimakin murya, a'a gaskiya dai ne a taƙi ta bani amfani da shi. Zuama ina ganin mabambantan mutane suna aiki da mataimakin murya. Domin kuwa gaskiya ne a'a murya ta lafiya ta lau. Sannan kuma ba na buƙatar sai na ya sa wani mataimakin murya domin in ji magana ko kuma in ƙara a muryar magana. So amma masu sashi suna amfani da shi ina ganin su kuma ina masu uzurin amfani da shi. Saboda za ta iya juwa lalura ce ta sa suke amfani da wannan mataimakin murya. Kuma wannan mataimakin murya yana taimakawa sosai ga masu amfani da shi. Wanda inda ya kasance babu wannan mataimakin murya, za su kasance a cikin sana'a ko ƙari su magana muryar suna shaƙiwa a'a ba ta fitowa. Haka mafi yawan lokaci idan mutum ya kasance yana muran muryar shi ba ta fita, so wannan mataimakin murya yakan taimaka wajen yaɗa sakon da yake so ya sarga mutane ma. Tuma ana ta hanyar yin magana kenan. Zu da haka ni ba na amfani da mataimakin murya, amma ina ganin mabambantan jama'a ko an ce mabambantan mutane suna amfani da shi. Domin lalurar da ta same su sannan saisai a aiki da wani abu. So amma gani da nike da lafiya ban da matsala ta wannan, alhamdulillahi ina gode ma Allah. So gaskiya ba na amfani da shi.

Tawada kala-kala ce. Akwai tawada ta bature wato ta biro kenan da kuma ta maka. Sannan akwai kuma tawada ta malam Bahaushe wato ordinary tawada kenan ta mutu gargajiya. So wa wannan tawada ko wacce daya inda ake amfani da ita, ta biro a jikin biro take ana rubutu da ita a takardu da littattafai. Sannan ta maka tana cikin maka, ta ma da gurbin da ake amfani da ita wato kamar a makarantu, higher institutions haka, inda ake rubutu bisa ɗan billboard dinnan wanda za a sa maka ayi rubutu, a sa eraser ɗinnan wato wannan eraser a goge idan an gama kenan domin yin wani darasi. Sannan kuma akwai, so waɗannan dai kamar waɗannan guda biyun. So inda ake amfani, yau wasu kuma ita ainifin ta Hausan, eh tawada ta Hausa ita kuma ana amfani da ita domin yin rubutu ga allo da kuma yin rubutu domin awanki a sha. So don haka, ni launin da na fi amfani da shi anan gurara zan ce launi na biro kenan, tawada ta biro. Daya ita na fi amfani wato ana kiranta da ink a turance. So in aka ce ink tawada, wannan rarrabewa sai da ink akai rarrabewa dangane da dawanci, edice. Amman dai tawada tawada ce, sai dai aka mace kala kaza da kala kaza da irin amfaninsu. To anan wadda na fi amfani da ita, ita ce ta biro wato kafin in yi amfani, ban ma amfani da ta maka gaskiya. Sannan a ta allo, ita ma ina amfani da ita amma ba sosai ba. Kafin in yi amfani da ita sai a jima. Amma ta biro kusan kullum. Amma bai yau ban yi rubutu ba gobe kilasai na yi rubutu a matsayina na ma'aikaci. Sannan kuma ina kuma aikin a hannu wato a sidewalk kenan irin na manyan gidaje, jest mata ka a littafi. Sannan kuma ina totally record. So na fi amfani da wannan tawada kenan, ta biro kenan. So wannan ita naga yawan amfani da ita.

Eh ina miƙe jiki da safe, a idan na idan na farka daga bacci kenan. A wani lokacin ma ko da ban yi niyyar miƙe jikin ba to nakan yi shi ba tare da na Ankara ba. Dalili na a nan shi ne, a irin mutum ya tashi sai ya ja gaɓoɓin shi ya miƙar da hannun shi yana salati yana hamdala ga Ubangiji da ya ba shi lafiya ya tashi ya sa ya tashi lafiya. So ina miƙe hannuna haka sannan in miƙe ƙafafuwa na. Wani lokacin ma hada masu jiin na jiki irin mammatsa jikin nan da lallan ƙwasa. Yan yatsu suna wannan ƙarar. Zan bi wannan yatsun nawa guda goma, na hannun dama guda biyar na hannun hagu guda biyar. Duk in dandanna su in jajjasu suna ƙara. Wani lokacin ma hada yatsun ƙafa sannan in miƙe ƙafata ta dama in miƙe ta hagu, in miƙe hannuwa na na dama in miƙe hannuwa na hagu. Joint ɗin ma in miƙe shi in ba shi dama ko yanzu gashi nan ya na lanƙwasa shi yayi ƙara. So nakan min miƙe jikina a irin haka idan na tashi daga baciki nan. Domin yin hakan shine zai bani damar in samu ƙarfi da kuma sakin jikina in zanyi wani abu. Wanda inda banyi hakan ba duk zanji jiki na kamar ɗaɗɗaure yake bai mun daɗi. Amman ko gajiya nai in na min miƙe idan na nayi wannan miƙe jikin so nakan ji jikina ya dawo daidai, yaɗan yi ƙarfi-ƙarfi sannan kuma komai zan iya yi. Amma in ba kai wannan ba wani motsi kaɗan idan ka yi sai ka ji wani wurin kamar zai ɓalle ko kamar za ka ji ciwo ko kamar za ka mafadi. So amma in na miƙe jikin nan to jikin sai yai mun daɗi sai in ji cewar a yanzu na kamar na zama free daga yin abubuwa zan iya yin su hankali na kwance. Sannan kuma jikina zai bar yin nauyi. Saboda idan na tashi da safe idan ban ɗan miƙe jikin nan ba to jikin yakan yi nauyi. Ma'ana ya dinga nauyi nauyi haka. To amman inne wannan abin zan ji jikin ya yi man sakwat sakwat haka ba nauyi.

Sa hannu kamar yadda na kowa yake, kowa da yanayin kalar sa hannun shi, ah ni ma haka yanayin sa hannu na yake. Nakan ja in rubuta in yi shi yadda dai na san inayin shi saboda in ma nayi shi ba bisa ƙa'ida ba. Inda na sa hannun nan musamman idan kamar banki haka to su kan hana, suce a'a ai wannan sa hannun bai yi daidai ba, bai yi taliyin da wato wancan wanda muka saba gani ba ko sai bai yi taliyin da na system dinmu ba. Imma akwai sarari space haka su juyo ma kwamfuta su nuna maka su ce kaga bai yi iri daya da wannan ba to ka canza, to dan haka nakan sa hannu, sannan Si sa hannun nan gaskiya bazan iya cewa zan yi bayanin shi kai tsaye yadda yake ba saboda abune wanda bawai alphabet ba ne ba digit ba ne ba. Abune za ka yi ɗan design na abu a matsayin sa hannun ka. To nakan sanya hannu a takardu mabambanta inda buƙatar sa hannun ta taso. Kamar in na je banki haka na cire tela zan yi depositin na kuɗi ko kuma idan zan yi withdrawal na kuɗi a banki to ina saka hannu. Sa'annan idan ya kasance wato kamar misali a gurin aiki ana sanya hannu da suna, da department ko unit da kuma sanya hannu a nan ma ina sanyawa. Haka yayin cike wani form haka a tallafin gwamnati ko na wani program shima irin wannan idan an kawo to ina saka hannu ma'ana duk in na sa requirement inda ake nema to kasa nakan sa hannuna. To duddai inda aka buƙaci sanya hannu ina sanya hannuna. Wannan shine abun da nake yi wato ma'ana sa hannuna kenan a takaice da kuma sanya shi a inda aka buƙaci a sanya shi. Haka kuma idan ya kasance kamar misali a makaranta suma akwai lokacin da za a kawo takardu a nema sanya hannun ɗalibai to lokacin ina ɗalibta ina makaranta a nan ma nakan sanya hannuna. To mabambantan gurare akwai sanya hannuna sannan kuma idan aka duba da sa hannuna na wannan gurin da na wancan gurin da na banki duk ɗaya ne. Eh bani bambanta sa hannu, sa hannuna dai shi ne ko da yaushe.

A fanka gaskiya yanzu, a ni na fi son a fankas sama ƙarama wadda ko a halin yanzu a ɗakina ita ce nake da ita da ita nake amfani saboda ni kaɗai ke aiki da ita. Tana da farfeloli guda huɗu. Sannan kuma fankan ta kasance tana da iska sosai. Sannan ba ta da ƙara, eh ba ta da hayaniya aka kunna ta za ka ji ta shuru yadda kasan injin ɗin sabuwar mota na aiki yana kuka. Ga kukan amman mai daɗi kuma ba hayaniya so haka wannan fankar take. Kuma kudu gare ta sosai. Sannan kuma gashi tana da a wannan idan ka sanya wato speed ɗinta kamar lamba biyu ko uku to ya kai lamba biyar ɗin babban fanka sosai ma. Dan idan ma mutum ya kunna ta idan ba sanyi ake ba sosai ba a ƙure ta. Ƙarama ce amma sai aiki ga gudu sosai. To gaskiya irin wannan fankai ina jin daɗin amfani da ita. Kuma yanzu haka ma ni na sai ta ina amfani da ita. To amma inda ya kasance babban ɗaki ne ma'ana ɗaki ne na mutane da yawa ba mutum ɗaya ke kwana ba irin wannan fankan ba ta yi sai dai a sa a irin ta amma babba mai faɗi kenan mai farfela guda uku. To amma ni dai yanzu fankar da na fi so wadda nake amfani da ita, a ita ce wannan ƙaramar fankai ta sama ke nan mai farfela guda huɗu. Ga rashin hayaniya ga, ga iska tana da iska kuma tana da gudu sosai ga ɗaɗin amfani. To gaskiya ina jin daɗin wannan fankar sosai.

Waya ta tana daidaita haske. Idan na sanya ta a adaptiv brightness, to tana daidaita haske da kanta. Idan dare yayi, to za ta yi duhu saboda dare yayi haske koya yake. Za ka ga waya, za ka ga abin da za ka yi cikin waya sannan. Ma'ana hasken wayar koya yake, za ka gani daga cikin wayar. Sannan idan haske yayi yawa yakan cutar da idanuwan ka. To idan kuma gari ya waye, sai tayi haske sosai saboda me? Saboda sanda gari ya waye imma ka shiga wani gurin inda ke da haske, ma'ana kabur daki ka fito tsakar gida, so wannan za ka ji zai zama ma ba ka gani in ba ka ƙara hasken ba. To amma idan yazamana tana daidaita haske da kanta, so duk inda ka shiga, in cikin duhu ne sai ta maido kanta sai ta rage hasken ta daidaita mashi daidai idon ka yadda ba za cutar da idon ka ba kuma ya yi ƙasa. In kuma ah ka shiga haske sai tai sauri ta ƙara ma shi. Wato shi wannan brightness ɗin automatic ne. Don haka kana shiga haske sai ta ƙaro shi saboda in ka shiga cikin haske, indai ba'a ƙaro hasken ba to kai ba za ka gani ba saboda yayi duhu. So gaskiya brightnes yana taimakawa. Ma'ana waya ya zamamana tana daidaita haske da kanta. Saboda idan ba ka sa wannan ba, in ka ke ƙara shi manuwali da hannun ka, wani lokacin zaka indare yayi ka rupe hasken so gari ya waye ƙila ba ka danna wayar ba ko kuma ka danna ta ka tashi fita ka manta ba ka ƙara hasken ba tun cikin ɗaki saboda cikin ɗaki ah duhu ne kuma ba za ka ga, ba za ka ga ko me cikin wayar ba, ba za ta ga nuna ma wani abu ba. Amma kana fita wurin haske sai ya zama na ba ka gani da waya kuma gashi kunne take. Wanda bai sa ni ba ma sai ya dauka ɗauka wayar kashe ta ke. To ƙarshe sai ka dinka dukawa kana wayar rumfa ko ka samu wani wuri mai duhu ko kuma ka duka ka kama wayar rumfa sannan ka kunna brightnes ɗin haske ya zo. To amma in tana daidaita kanta. Ko da ace da ranan da ka shiga wani wuri mai duhu za ta yi ƙasa. In ka hito cikin hasken kuma sai ta ƙara hasken sai ya daidaita. Don haka daidaita haske a waya abu ne mai kyau kuma yana taimakon mai ampani da wannan waye ta hanyar ƙara haske lokacin da ake buƙatar hasken da kuma rage su ko ma cire shi bakidaya a sanda ba a buƙatar shi. Don haka brightness yana taimakawa sosai. Wato waya ta rinka daidaita haske da kanta.

Eh ina ƙidaya kayayyaki, a mafi yawan ƙidayawa da nake ma kaya shine sau biyu. A na farko nakan ƙidaya, wato na ƙidaya saboda in san nawa ne kenan. To sai ƙidayawa na biyu nakan yi shi saboda tabbatarwa da cewa wanda na yi na farko, ma'ana ƙidaya ƙidayawar da na yi na farko, a daidai na yi shi. So idan exactly a number da ƙidaya na farko na samu a ƙidayawa ta biyu, shi kenan na gama wannan ƙidaya kuma dama haka nake bukata. Ko dai dai na ƙidaya ko in ba dai abu kwara biyu bane ko uku, in ya wuce haka yana da yawa. So gaskiya in na ƙidaya sai na sake ƙidayawa ma'ana sai na ƙidaya sau biyu. So in da ƙidayawa ta take wuce biyu ta kai uku shine idan ya kasance na ƙidaya na farko, na ƙidaya na ga abu misali na ƙidaya ƙidayawar farko na ga abu guda ashirin ne. So a ƙidaya ta biyu sai na ga abu guda sha tara ne. So dan haka dole cikin ƙidayawan tawa ko ta ɗaya ko ta biyu akwai wadda ba dai ba. Kai haka sai in ƙidaya ta uku. Idan na yi ta uku abin da ta bani cikin waɗannan biyun to shi ne daidai. Ma'ana in na ƙidaya ta uku na samu ashirin ɗin so ashirin ɗin shine daidai wurin ƙidayawa ta biyu na samu mistake. In kuma ya bani sha tara to ƙidayawa farko ba daidai ba ce a ƙidayawa ta biyu a lokacin da na ƙidaya daidai. Dan haka nakan ƙidaya abu sau biyu. To in ya wuce biyu an samu mistake wurin lissafin amma in dai na kirga daidai ko in ce na ƙidaya daidai to sau biyu ne nake ƙidayawa. Shi ma domin tabbatar da a abin da nake na ƙidaya ɗan ciwa daidai na ƙidaya saboda gudun kuskure. Saboda ne ɗan adam ne ɗan adam kuma akwai shi da ajizanci ma'ana ajizanci ma'ana gazawa ko rashin cika sanda Allah shi ne shi ke da cika. In kuma tawaya da ajizanci da gajiyawa namune dan adam. So saboda wannan gajiyawa in na in na ƙidaya sai in sake ƙidayawa don gudun kada in ƙidaya ba daidai ba ayi mistake. So nakan nakan ƙidaya kayayyaki sau biyu.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma. Ah, 'ya'yan itacen da nake shan ruwan su sun haɗa da wato, a wannan gatan da suna kwakwa. E, ina shan ruwan kwakwa sosai wato, ma'ana a fasata, a fidda wannan ɓawon da ke samanta. Idan an fidda shi sannan ita kuma sai a fasata. Da aka fasata sai a fidda ruwan da ke ciki, a ziba, a leda sai a ba mutum ya sha. Wanda yanzu wannan zamanin ma an koma ƙuƙƙulashi ake a leda. Ana talla kwakwan fasassawa da aka yanyanka sannan shiman ruwa ana tallanshi. Amma kana bukata sai ka saya ka sha wato, a ruwan kwakwan ke nan. Don haka ina shan ruwan kwakwa saboda ruwan kwakwa ruwa ne mai daɗi, mai tastin sannan kuma ruwa ne wanda yana da zaƙi. Zaƙin kuma ba na sakari ba ma'ana zaƙin bai cutar wa. Wato natural a taste ne, yana da daɗin sha kuma. Sannan ina shan ruwan kankana. E, ruwan kankana ina shan ruwan kankana. Musamman ma idan ya zamana kankanar an yanyanka ta ga ruwan ta ya taru ciki, an zuba sukari da madara haka to shi ma ina sha sosai da sosai. Yana mani daɗi saboda kankana tana magunguna sosai da sosai a cikin jiki. Sannan ina shan ruwan rake. E, shi ma ɗan icce ne kuma yana da ruwa sosai. Tunda duk dukansa ruwa ne wannan abinda ake tsotsewa bakon sannan a yadda shi matsayin kamar shi ne riƙe ruwa. To don haka ina shan shi sosai. Shi ma yana ɗaya daga cikin wato 'ya'yan itace wato rake kenan. Shi ma 'ya'yan a itace ne. So wa'innan abubuwan gaskiya ina shan su sosai. A ruwan kwakwa, ruwan kankana, ruwan rake ina shan su kuma inda nake mai da hankali ga shan su suna magani. Sannan tastin ɗin su tastin ne mai daɗi ba zaƙi ba ne na sakari. Wanda zaka ce an samai chemical ko wani abu wanda zai cutar da lafiyar ka ko wanda likitoci za su ce maka ka rage yawan shan kaza da kaza saboda yanada illa. Su irin waɗannan abubuwan zaka gama ko a asibiti likita ba zai hana ka cewa ka bar shan kankana ba sai ma dai yace ka dinga sha musamman idan baka lafiya. Haka kwakwa likita ba zai hana ka cin ta ba sai ma dai yace ka dinga cin ta. Haka rake. So in ma mutum ma ya kaga bai shan rake sai dai in shi yahana kanshi misali ko yana da lalura ta baki hakora haka shi ma ran na so amma hakoran ne basa taunawa shine zai iya hakuri. So amma indai lafiya lafiya rake abin so ce kuma abin daɗi ne kuma zaƙi ne wanda baya cutarwa gaskiya. To don haka ina son waɗannan ruwan 'ya'yan itace sosai da sosai.

A'a gaskiya bani da dabbar gida. Yanzu haka dai kam bani da dabbar gida saboda ba kiwo nake ba. So amma mamanmu tana da dabbobi irin na gida wanda suka shafi akuya, tinkiya, ita ma dai ba a hannunta suke ba. Ma'ana suna can wajen kakannin mu can ƙauye kenan. So kakannin mu da 'ƴan uwan mahaifiyan mu duk suna da dabbobi na gida. Suna da akuyoyi, suna da shanu, suna da tumaki da raguna. Sannan da kaji na hausa haka da kuma agwagwa. Eeh agwagwa wannan dabbar da take shiga cikin ruwa suna da ita da kuma kaji na hausa da kuma zabbi. Eeh wato wannan wanda shi ba kaza bane, mai ɗan luliyayyan jiki da ɗan luliyayyen kai wanda yake da gudun nan kuma yana tashi sama. To suna, suna da shi. Sannan kuma suna da aah shanu maza da mata. Tun daga shanu mata harbzuwa shanu maza duk suna da su da tumaki da bunsuraye ma. Eeh wanda shi nan namijin akuya kenan ba. Duk suna da su suna, suna kiwon su. To amman ni dai kam ni dai kai na karan kai na a ba ni da dabbar gida saboda halin yanzu gaskiya bani kiwo.

Gaskiya ne bani kunna tsaron batiri a wayata saboda ni mutum ne wanda ko percentage na waya bana sawa a wayata. Ma'ana irin percentage a cire wayata gashi nan yanzu tana hundred ta dawo ninety nine, ta dawo ninety eight, ta dawo ninety seven. Ina ta amfani da internet ta dawo eighty, ta dawo seventy haka haka dai. To bana so gaskiya saboda wannan dai rukon cajin waya, tire da ta kai ga rukon caji so ban so in ga ta sauka. So in kuma tana sauka sai in ringa ganin kamar bata da rukon caji. To, to gaskiya ne ba mutum bane wanda yake son percentage a waya. Ballanta nama har ta kai ni ga wai a kunna tsaro na batiri saboda ina kiyaye ƙa'idar waya da batirinta. Duk wani abu da zai cutar da batiri bane shi. Kaman sanya caji kuma in buɗe data ina amfani da waya ina kuma in caji ko kuma in kunna waƙa sannan ga data na buɗe ina amfani da waya. Rajag dai wani abun da zai cutar da batiri ya sa yayi saurin sauka gaskiya ba ni. So dan haka tunda ina kiyaye ƙa'idar batiri bana da bukatar sai na kunna tsaron batiri. Sannan ni mutum ne wanda ko caji ma sai idan na ga inda ya kamata in sa caji ma'ana idan na ga ina duba yanayin temperature sannan in sanya caji. Haka nan bana zuwa da rana ana gautsaa rana kuma wuri mai zafi kamar a ce ɗaki ne wanda ba AC garai ba ba fanka garai ba misali ga zafin ɗakin ga na wayata ga kuma zafin wutar a nefan cajin da za a yi shige ta in kurkuma mata caji a wannan lokacin gaskiya ba ni. Na fi in caji ina waya da safe ko kuma da maraice ko da dare lokacin da babu zafin rana sosai. So dan haka wannan tsaron da nake ba ta ni anawa ra'ayi zan iya cewa ya fi ma tsaron batiri saboda idan mutum yana kunna masaran batir aman bai kiyaye wannan ƙa'idojin da kanshi zai lalata batirin wayar shi. Amma in yana kiyaye waɗannan dokokin to in sha Allahu batirin wayar shi sai a zauna lafiya.

Aaa, zan iya gabatar da rahoto sosai da sosai ma. Aaa, a matsayina na tsohon ɗalibi, ma'ana da na so in yi ɗalibta a kan aikin jarida sosai Allah bai ƙaddara mana ba. Sai zan yana bi wani aa fields ɗin daban wanda ba aikin jarida ba. So amman dai, aaa nakan iya gabatar da rahoto saboda na kasance, aaa ni aaa tsohon mai jin rediyo ne. Na ji rediyo a baya shekarun baya. Tin lokacin ma akwai ƴan jarida sosai waɗanda suka iya aikinsu. Ƙwararruke nan, ƙwararrun ƴan jarida waɗanda sun iya haɗa rahoto sun iya gabatar da shi. To kuma ina jin mabamban gidan rediyo da dama. Eeee ina jin su da dama. Akwai su da yawa kuma kowane mai gabatar da rahoto da yanayin salo na aikinsa da yake gabatar da rahoton shi. Yayin da kuma ni ina jin wancan, in ji wancan, in ji wancan to dai ideas su da ilimin su da yadda suke gabatar da aikinsu tin na haddace na sanna kowa. So dan haka, aaa ni ko yanzu ma in aka bani gabatar da rahoto zan yi shi lafiya lau saboda idan ma aka bani karar in koyaushe a'a yi ƙirƙiro na wana wana kaina wanda ni na haɗa shi. So in sha Allahu zan yi shi daidai. Wanda ni zan ƙirkiro rahoton kuma in karanto shi, in gabatar da shi. Saboda ina koya ma mutane a yadda za su gabatar da rahoto ko wani jawabi a lokacin da suka je wani taro haka in ansa si magana. To dan haka ni gabatar da rahoto a wurina abu ne mai sauƙi kuma sannan abu ne wanda yake sanya ya mun zuciya ma'ana ina jin daɗin shi ina son shi. Saboda ina son aikin jarida sosai yana burge ni yana bani sha'awa. So gabatar da rahoto zai ma zamo wani abu mai soyuwa ga raina sosai da sosai.

Ina da fanka a rufin ɗakina kuma tana bani iska kuma ina jin daɗin amfani da ita. Saboda idan tana kunne aka maido wuta, wani daɗi nake ji sai inji na tsinci kaina a wata duniya. Saboda indai aka maido wuta, wani bacci nake yi ba ɗan ƙarami ba. Cikin ni'ima nake yin bacci. Zan ji kamar na tsinci yana a cikin daji inda ya kasance wuri ne mai iska inda ba katanga, ba wani bango, ba wani kyaure, ba wani abunda zai tare man iska. Sai itace itacen suma ƙara fifita man shi ma zasu yi. So haka nake jin fankan nan saboda ƴak ƙarama ce ga ta tana da gudu. Eh, 'yak ƙarama ce irin 'yar fankan nan ce wadda take ƙarama ta sama a mai farfeloli guda huɗu. Gaskiya ina jindaɗin fankan nan ga ta ƙarama ga ta da gudu. Tana da kutu sosai da sosai. Sannan kuma tana da, a, wato ƙarfi. In ka kunna ta lamba biyun ta ma, to zai iya, lamba biyun ta ko in ce lamba ukun ta zai iya kai wa lamba biyar ɗin babba. Gaskiya fankan nan akwai ƙarfi sosai. Idan ba ana zafi ba ma sosai mutum ba za'a iya ƙure ta ba saboda idan ka ƙure ta, za ta dinga baka sanyi sosai. Ƙarshe ko dai ka tashi ka rage ko kuma ka lulluɓe. So ina da rufin, ina da fanka a rufin ɗakina.

Eh ina sa hannu a saƙonni, kamar misali ina rubuta takarda, musamman takardar da ta kasance ba, ba ta soyayya ba wadda zan aika ma budurwa ta ko wani sa hannu ko kuma wani abu ina ko wani abu makamancin haka. A'a takarda ce ta kasuwanci ko kuma an sayi wasu kaya za a tura wani gari wato wheel baki nan za a ba wani direba ya kai. So idan na sa wannan kaya nakan sanya lambar waya ta da kuma sa hannuna wato signing ɗina kenan. Wannan ana yin shi ne domin a ya nuna cewar sa hannun ka ne wannan kuma in sha Allahu babu ma iyayen shi sai kai ko da kwaikwaiwa aka yi duk wanda ya kalla. So ya ɗa bambanta da ainifin naka. So don haka ina sa hannu a saƙonni musamman ma wanda ya kasance a takarda ce na rubuta ta kasuwanci. Bayan na yi rubutu na yi gama bayani na yi komai. So ka sa zan sanya zan yi signing ɗina wato zan sa hannuna. Sannan kuma idan kayayyaki ne wanda aka yi packaging ɗinsa a kwali, to a kwalin nakan sanya lambar waya ta ƙasa kuma in yi signing. So don haka ina signing a mabambantan gurare ko a takarda ko a littafi inda na yi rubutu ko kuma a jikin a brand wato idan yana packaging yana cikin kwali kenan. So don haka irin waɗannan gurare a nakan sanya hannuna.

A'a ina kammala aiki a cikin lokaci ta hanyar wato shi aikin a fita cikin lokaci, matu ma'ana a tafi da wuri. E, idan ya kasance aikin za a tafi sai ƙarfe tara ko goma, to a tafi tun ƙarfe bakwai ko ma shidda. Sannan idan za a tafi, a irin ina so in kammala aikin cikin lokaci. A, me maku in tafi da yaran koyon aiki? So nakan tafi da waɗanda suka ƙware suka iya. E, abokan aiki wanda suka iya aiki sosai. Kuma ma idan an tafi da yaran aikin, to sai ya zama na angoya ma'ana an haɗa da waɗanda suka iya sosai. Sannan kuma idan za a nemi mutum biyu ko uku a aikin, to ina so a kammala shi a cikin lokaci, za'a yi ta mi stu. keNan zan zo da mutum aƙalla zai iya kai biyar ko shidda. Ina linka zai kai mutum shidda ke nan? So amma zan iso da mutum biyar ko shidda domin a ya kammala wannan aikin cikin lokaci. To in sha Allahu idan aka haɗa waɗanda suka iya ƙwalan ruwa, waɗanda basu da son jiki, basu da lalaci kuma sun iya aiki, basa da ganda a aiki, suna sakin jiki su yi aiki. Sannan kuma sun iya aikin kuma aikin an zo da wuri. Sannan kuma ga mutane da yawa. So in sha Allahu za'a yi ma aikin taron dangi, a yi mai rubdugu a cinye shi cikin lokaci. Wanda aikin in da ka yi tunanin ma zai kai ka dare, so amman da ka kawo mutanen kana tinanin kila bai wuce ƙarfe huɗu ko biyar kun gama. So imma aka samu haɗin kai da kuma Allah ya taimaka sai kam aka ƙarshe huɗu kun gama aikin ko kafin ma hakan. Saboda aikin da ya haɗa mutane da yawa ga ma'iya, ga ma'iya kuma to yakan, yakan sa ya yi sauri kamar yanzu eran aikin mu na plumbing. So idan na kwashe mutane da yawa da kuma ma'iya waɗanda sun iya aikin kuma aka tafi da wuri, to sai ya zama na idan aka je wannan zai yi chisel bango, wannan yana cikin chisel ɗin bango ya gama na wannan kewayan. To yana gama wannan, wannan zai fara wayarin kafin ma a yi chisel ɗin wannan kewayan. Shi wannan inda aka fara yi wannan yana, wannan yana mashi wayarin. Can kuma gefe wani na can yana kwaɓa siminti. To zai zamana cewa ana chaslindinshi ana gamawa an yi mai wayarin. Sannan kuma ga wannan yana kwaɓa siminti zai zo ya face shi. To cikin iko Allah sai ka ga aikin an gama shi da wuri. Saɓanin a ce wanda ya yi chisel ɗin nan tare da a ya gama sai zai kwaɓo siminti sannan wanda zai yi wayarin ya gama haɗa kayan wayarin ya zo ya yi wayarin. Za, ai dileyin time, sannan kuma aikin bazaiyi gudu bah. So dan haka dai dai ina son kammala aiki a lokaci. Nakan tafi da wuri wurin aikin sannan in ɗiba mutane waɗanda suka iya aikin mu je da wuri a dage domin ayishi cikin lokachi agamashi.

Ina yin waƙa a cikin zuciya ta, musamman ma idan na shiga cikin wato kaɗaici. Kaɗaici ma'ana ina wuri ni kaɗai kuma shiru ba haya ba. Wata waƙa na kunna ba ga baya ta ina ji, ba wani fim ba na kunna ba kuma wani aiki nake ba. Toh idan haka, sai wani memories su dinga zoman cikin kaina, kamar dai waƙa haka sai ta dinga zoma ni. Toh sai ya zama ina rera ta a cikin zuciya. A wani lokacin ma idan waƙa tana maka yawo cikin rai sosai, toh ko da kana cikin mutane ne indai ba wata aka kunna kana ji ba. Ko kuma kana hira da mutane, toh ko da kana cikin mutane indai ba hira kake da su ba. Kuma ba wani abu ne yake maka hankali, toh zaka ji ka kana rera wannan waƙa ma'ana kana yin ta cikin zuciya. Toh don haka, ina yin waƙa cikin zuciya. Wani lokacin kuma idan misali ina son yin waƙa amma kuma ina cikin mutanen da ban so in yi waƙa gabansu ko ina jin nauyinsu. Ko kuma bana so in takura masu, toh sai in ringa rera wannan waƙa cikin zuciya ta. Ina yin ta ina jin daɗi, ina yin ta ina rerawa ina maimaita wa. Toh ni na kan yi waƙa, na kan kuma rera ta a cikin wato zuciya ta domin nishaɗi da kuma farin ciki da annashuwa. Wani lokacin kuma ina rera waƙa cikin zuciya ta kama idan baitakanta sun mantaɗi, sai in dinga rera ta domin in tabbatar da cewar shin zan iya yin wannan waƙai. Ko da ban yi maiming ba ma'ana ko da ban kunna ta ina ji ba ni da kaina zan iya yin ta. Toh sai in dinga maimaita ta cikin zuciya ta. Ina yin ta a wato cikin zuciya ta ba tare da na kunna ita waƙar ba ko nasa earpiece suna jin ta ba. A'a kawai a cikin zuciya ta zan zanna in rera ta, a ita wannan waƙar, domin ganin ko na haddace ta ko na iya wannan baituka na ta. So don haka ina rera waƙa a cikin zuciya ta.

Eh, ina amfani da kunnen waya a baya wato mana Bluetooth kenan ko. So ina amfani da shi amma a shekarun baya. Yanzu kam ba aiki nake da shi ba. Ina amfani da wani kunnen wayad daban wato earpiece kenan. Ina sanya shi. So indelai wayannan ake nufi so ina amfani da su a musamman ma wato a earpiece. Saboda ina amfani da shi domin jin waƙa ko kallon bidiyo ko dai wani abu makamancin haka a wayata. Wanda ta hanyar amfani da shi ne za ka kauce sama mutane hayaniya ko takura musu da abun da ba su a niyya ci ba ace wato kunnuwan su. Saboda haka amfani da Bluetooth ko earpiece yakan sa abin da kake son ji ka ji kai kaɗai. Kuma sannan ba ka shiga hakkin wani ba, ba ka takura mashi ba. Sannan kuma kai ma ka ji shi da kyau saboda idan a Bluetooth ne ko a earpiece za ka fi jin shi sosai. Sannan kuma ka yi managing na cajin ka saboda abin da yake kasance direct daga speaker yake fitowa. Wal audio ko bidiyo so yafi shan caji akan ace yana biyuwa ta Bluetooth ko kuma earpiece. Ina kuma abun kunnen waya ne wanda ba abun kunnen ne wanda ba earpiece ko Bluetooth ba. So zan iya cewa gaskiya bana amfani da shi. Amman dai indai earpiece ne ko Bluetooth a ina amfani da su. Musamman ma dai yanzu na fi amfani da earpiece saboda Bluetooth nawa ya faɗi na yi losing ɗin shi na rasa shi. Kuma ban sake sayen wani ba har yanzu. Amman dai ina da target plan na sayan shi in sha Allah. So amman dai for currently nawa abin da nake amfani da shi, shi ne earpiece.

A mai akwai, a man shafawa akwai kuma mai na amfani wato na sha ke nan wanda ake zubawa ga abinci ma na wanda ake dafa abinci dashi. Sannan kuma akwai mai wato mai na juyan abin hawa ke nan. So a mai na shafawa ina amfani da wato kampani wato wannan ke nan ina amfani da kama irin wannan man kampanin, kampanin ah Panel ba na sunan shi sunan yaɗon kwanta mane. Irin amfani da kalan man haka sometimes haka kamar jamila haka. Sannan ina amfani da wannan kampanin Siri ke nan sannan ina amfani da wato idan kuma mai na sha na fi amfani da mangyaɗa. Eh na fi amfani da mangyaɗa wato na charal ke nan. Sannan ina da amfani da Oki wato Oki battery table soyar. In kuma mai na abin hawa na juyi so na fi amfani da kampanin Total. Eh na fi amfani da kampanin Total wanda mafi yawan mutane suna amfani da kampanin Amasco so amanina fi amfani da kampanin Total. A mai kuma na saba ma abin hawa domin ya taƙiya fetur ne ke sama mashin dina. Domin akwai waɗanda su gas suke sanya wa kaman masu motoci ke nan irin manyan motoci ko kuma waɗanda su kuma abin hawansu ma da chargeable ne charger ake mashi. So ni abin hawa na fetur nake sanya mashi. So wannan su ne ah kalan man da nake amfani da shi.

So gaskiya a abincin da nake so dai, a ina son a alkubus, wato alkubus wanda ake yi a da alkama sannan kuma a haɗa da fulawa. Ina son irin wannan alkubus ɗin. Asa mishi miya, ya ci miya da nama da man shanu. So ina son alƙubus sosai da sosai. Eh, ina son alkubus saboda abinci ne wanda yake gina jiki sannan yana gyara jiki kuma idan mutum ya ci shi in sha Allahu zai ji ma bai ji wato yunwa ba. Kuma sannan abinci ne wanda in ƙana cin shi ma saboda daɗin shi ma za ka ɗan jima ƙana ci, ma'ana za ka daɗe ƙana ci ba tare da ya gimshe ka ba. Saboda akwai da abincin da ƙana cin shi kaiwa ko shi kai ba amma sai ya gimshe ka ka bar shi. To alkubus gaskiya bai da gimsa, za ka tana ka ci shi sosai har ka koshi. So ina son alkubus sannan kuma ina son a shinkafa da wake. Sosai shi ma ina son shi sosai. So an tambayeni mai nafi so, zan ce ina son alkubus, ina son shinkafa da wake sannan kuma ga babban abincin da na fi so nafi ƙauna. Shi ne sakwara da miya da nama. Eh, ina son sakwara da miya da nama shi ma. Ina ƙaunar wannan abincin saboda ni wurina abinci ne na alfarma ko da ba ki ka yi ka ba su wannan abincin ni dai shi ne fi ƙauna. Zanga an kimanta su an mutunta su kuma an masu tarba ta girma. So da haka ina son sakwara da miya da nama da kuma lemu mai daɗi mai sanyi. A ina son, ina son sakwara sosai a rayuwata.

Ina iya ɗaure ƙulli sosai. In ƙara ɗaura ƙulli, in ƙara ɗaure shi sosai ina yi sosai ina yi saboda a matsayina na ma'aikacin hannu, a ina aikin plumbing. So idan muka je muka sanya submersible pump, wato soma kenan mai ja ruwa daga borehole ko rijiya ko reservoir. So idan muka dasa wannan soma a cikin borehole, so ƙarshe finally muna kawo ending cap ko muna kiranta da ending cap ko borehole cover ta ƙarfe. Sai mu ɗaura wannan igiya a jikin igiyar soma ɗin ke nan da dama ita ke rage nauyin soma ɗin. So muna ɗaure ta jikin wannan ending cap ɗin wato jikin borehole cover ɗin. So idan muka ɗaure muka zagayo muka zagayo za mu ɗaure in muka ɗaure, za mu yi ringayen ƙulli cikin ƙulli muna ƙara ɗaurewa. Saboda kada ya zame ya bi ta hudan da aka biyo da shi ya je ya faɗa somar ayi loosing ɗin ta pipe ɗin ya karye. So amma idan muka yi ƙulli cikin ƙulli sai ya zamana cewa wannan kuma ya girma ya zama babba, ya fi girman wannan ƙofar ba zai bi ya ɓille ya fita ba, har ya jaza matsala. Don haka ina yin ƙulli cikin ƙulli. Ina iya ɗaura ƙulli ma'ana in ƙara ɗaure shi. So ina yin wannan saboda yin hakan shine zai sa ka yi aikin ka daidai, kuma ba ka da fargaba ko da faduwar gaba a kan wannan aikin da ka yi saboda ka san ka yi abin da ya dace kuma in sha Allahu ƙullin da ka ɗaure ba zai je ya kwance ba tunda ɗauri ne ka yi har ta je ta faɗa. Su dan haka ina ƙara ina iya ɗaura ƙulli. Haka kuwa igiyar shi. So ina ƙara ƙulle ɗauri a jiki saboda kada ya sumɓule ya fita idan aka yi ƙulli ɗaya ba a ƙara yin ƙulli aka ɗaura ƙullin ba. So yana warwarewa ko ya zame ya fita. So amma idan aka ƙulle aka ɗaura ƙullin so lafiya lau ba zai zame ba kuma ba zai fita ba.

Sosai, ina rufe baki lokacin hamma sosai ma. Saboda mu a musulunci, an koyar da mu cewa idan mutum yana hamma, to ya rufe bakin shi. Dan haka lokacin da na zo yin hamma, nakan sa hannuna na dama kenan, sai in rufe bakina. Wannan rufa bakin da za ka yi, ka ba bakinka kariya. Wani kwaro ba zai faɗa ba. Misali ka buɗe bakinka zai iya zuwa ya faɗa. Wanda idan ya faɗa, ƙaza mine yana zuwa kewaye ya taɓa fitsari, ya taɓa kashi, ya shiga kwata. To in ya faɗa ma cikin baki zai iya zuwa ya hadda sama wata cutar. Sannan zai iya zuwa ma ya nitsa yaje haccen wurin maƙogoran ka ya taɓa maka maƙogoro. Karshe kai ta amai saboda abun da taɓa wannan goron amai za a yi. Haka sauro na iya zuwa ya wuce ka haɗe shi. To in ka rufe bakinka ka yi maganin wannan. Sannan kuma a taƙaice ma, barin bakin buɗe, ance shedan yana tofa ma mutum miyay ne a baki. To yanzu haka idan ka rufe bakinka shedan ba zai samu damar tofa maka miyau ba. Sannan kuma ka ɓoye muninka daga mutane. Saboda idan yan zamana ka buɗe bakinka han gangan kaman kura, ka buɗe bakinka kaman za ka ci babu. So wani ma sai ka ba shi dariya. Wani kuma ya ga muninka fili, wani ya ga cewa ma gaka nan baka da kyan gani. To amma in ka yi blocking ka sa hannunka ka rufe bakinka to ka rufa ma bakinka asiri ba wanda ya ji ba wanda ya gani. Wani ma zai dinga ganin ka tsab tsab. Amma daga sanda ka buɗe bakin nan ya hanga bakin nan han gan gam, zai raina ka. Zai ga abin da ke cikin bakinka. Sannan kuma bakasan yanayin iskan da ke kaɗawa ba wani abun zai iya shigan maka baki ko kuma wata kura. Wanda shi hancinka idan akwai kura ko wani abu haka, yana da kariya da bakinka baze riƙe ta saboda daman shi ya hanci. An yi shi ne domin sha kan iska kuma in kura ta shiga akwai kariyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma hancin wanda ba zai bari abin ya wuce can cikin hancinka ba. Sai dai kura a hankali a hankali in tai yawa tana shiga. Ita ma cikin hikiman ubangiji akwai yadda ake yi tana fita. To amma in kaɓa bakinka buɗe haka abun zai zo ya wuce. Yana iya wata kuran ma inta shiga tana iya zama wata cuta daban. To don haka ni mutum ne mai rufe baki a lokacin hamma.

Ƙara ma kaina aiki idan ina cikin wani aikin? Nakan ƙirƙiro wani aiki mai ma'ana kuma wanda zai bada ma'ana, zai bada abin da ake so kuma zai ƙara ma wurin kyau kuma zai ƙara mahimmanci a wurin sosai kuma zai taimaka. Misali yanzu akwai wadda nayi ma wayarin a toilet dinta, mukai mata wayarin muka sa mata WC na plushing. Tosai nike bata shawarar cewar ai yakamata ma ace an fidda an fidda ma, an fidda pressing shower ta tsarki kenan. Wadanda in sunyi amfani da WC din in zasu yi tsarki ba sai sunje cikin gida sun ɗebo ruwa ba ma'ana wurin kan famfon dake cikin kewayen a a ko kuma su ajiye buta kusa da su su yi tsarki. A ga pressing shower nan wadda suna gama wa zasu ɗauko ta su yi amfani da ita su yi tsarki. So kuma ta yadda ta amince da wannan shawara da na bayar. Ta ce ai hakan ita ma zai fi zame mata da sauƙi. Sema ta fi jin daɗin amfani da pressing shower ɗin a kan buta. To dan haka wannan ma wata hanya ce ta ƙara ma kanka aiki. Kuma sannan shi wanda kayi ka kema aikin zai ga abinda ka kawo yana da muhimmanci abunso ne. Kuma abu ne wanda zai taimake shi. Ze so kayi mashi aikin da yake zai zamo mai cikin sauƙi. Dan haka nakan ƙara ma kaina aiki ta irin waɗannan hanyoyi.

To, shidai sauro haka kullum muna neman kariya da shi. Don yanzu haka a maganan da muke, yanzu haka inda nake kwance ina ɗaki kuma ina kwance ne a ƙarƙashin net, wato cikin shi nake kwance saboda ni kullum da ban ɗaure ma wake sai dai ina zuwa in ɗaga shi in shiga in kwanta. Kullum daman ɗaure yake wurin na sake shi. So ina amfani da gidan sauro domin kare kaina daga cizon sauro sannan kuma daga kukan shi da kuma cizon shi. Saboda inda zamana ba gidan sauro, sauro za ya cije ka. Idan kuma sauro ya cije ka, so za ka yi rashin lafiya. Maleriya za ta kama ka sannan kuma duk zai ɓata maka fatar hannunka, hannun ka zai rinƙa ka bororo ɗinnan yana tashi. Sannan kuma za ya kasance wannan kukan nashi yana hana ka bacci. Ba ka jin daɗin bacci cikin daɗi. Sai dai in Allah ya sa baccin ya ɗauki ka, kayan nisa ka yi amma kana farko farkon nan bai barin ka kayi bacci. So don haka ina amfani da gidan sauro domin kare kaina daga cizon sauro. Duk da akwai mutane waɗanda su kuma suna amfani da wato maganin sauro kenan mosquito coils. To ni gaskiya bana amfani da shi saboda yana sa mani mura. To wannan gidan sauron ne shi ne abin da nake iya amfani da shi domin kare kaina daga cizon sauro.

Ina kiyaye kalmar sirri musamman abin da ya shafi password na wayata ko password na mobile application na banki na. So gaskiya ina kiyaye su ko kuma abin da ya kasance password ne na password ɗin ATM card ina watu kati ke nan ciro kuɗi. So ina tsare su, ina tsara kalmomin sirrin su saboda ba na ba kowa kuma ban rubuta suna a ji ba. Abu ne wanda cikin ƙoƙal wata na sa shi na haddace kuma ban gaya wa kowa. Baba wanda ya sanin sai ni sai Allah daya halicce min. So don haka ina kiyaye sirrin su. Ko an ce ina iya, ina kai kiyaye kalmar sirri ta wannan da wannan hanyar. Saboda idan kasa kike na yaɗa kalmomin sirrin nan naka musamman na cire kuɗi. So ba ka ankara ba kana nan sai wani ya shiga ya makusi ta bankin ka ya kwashe ma kuɗi. Haka kuma kalmar sirri idan mutum ya keɓe ne ya gaya mun wata magana mai dabi'u ta sirri. To ko ya ba ni amana ya ce mun sirri ne amana, kada in faɗi ko bai ce mani kada in faɗi ba. To nakan kiyaye mashi sirri shi ba na gaya ma kowa. Musamman ma dai in ya zama na ciwon ya gargaɗe ni ya ba ni a mana ciwo kada in gaya ma kowa. So nakan kiyaye wannan sirrin ba zan faɗi ma kowa ba. Kuma ko da wanni abu ya haɗu da shi rayuka suka baci ko muka ɗani faɗa kowa yana haka. So bazan fito da wannan sirrin ba in kiyaye. Nakan kiyaye wannan kalmomi na sirri da ya gaya mani domin amana ce ya ba ni. To daddare na ya ɓace ba zan bayyana wannan kalmomin na sirri da ya gaya mun ba domin bata mashrai ba ne. Na dai bata mashrai ta gaya mini wasu maganganu ko wannan abu makamancin haka. Amma dai wannan kalmomin sirrin da ya bani ba zan faɗe su ba, bazan tona wannan sirri ba. Haka sirri na bayanai na wanda ni ya sha fa bana gaya ba ni ina kiyaye sirrin su sai da su sai.

A'a gaskiya ba na zuwa gidan fim, ba na zuwa gidan fim saboda ba ɗabi'ata ba ce ba kuma gidanmu ba a bani wato irin wannan tarbiyya ba. Ma'ana zuwa gidan fim gaskiya ba na yi. Ni asali ma ko gidan kallon fim haka wanda ake akwai cikin unguwani wato gidajen kallo kenan ba na zuwa. Sannan kuma a garinmu ma nan Katsina kenan zan iya cewa babu wani gidan fim wanda ko dama mutum na so ya je ya kalla zai je ya kalla. Babu gidan fim. Sai dai gidajen kallo na fim wanda za'a tara jama'a a sa CD plate a TV jama'a su kalla su bada kuɗi su kalla, so wannan ke akwai. Amman dai gidan fim ɗin ma babu shi a garinmu, bana tuna ma mutum ya je ya kalla. So dan haka ko akwai ko babu, ni ba na zuwa gidan kallon fim ko in ce ba na zuwa gidan fim. A takaice ba na zuwa gidan kallon fim.

Eh ina iya hawan keke. In tuƙa, amma idan ina tafiya da shi a man tafiyan ba mai nisa ba. Sannan kuma a shekarun baya na hau keke na maida shi ma kaman mota saboda keke shine ya zama motar inda za ni a bisan shi nake zuwa. Musamman in bawa wasu kaya zan ɗauka masu ɗan karan nauyi ba. So in kayan da zan ɗauka ko da masu nauyi ne inda nauyin ba ta yawa bane ba. So da keke nake amfani in tafi da inda za ni saboda a lokacin ina hawa keke ba wai a ina da cikin gari ba, har ƙauye zuwa nake yi da keke. To ta haka keke ya biya mana buƙatu su da dama so mabambantan lokuta. Na yi amfani da keke a mabambantan lokuta. To amma yanzu sai in mataɗi ban hau ba kuma ba shi ke gare ni ba. Sannan kuma ina da matsala a knee joint dina ke nan. Sakamakon haɗari da na samu, na sami karaya a cinyata ammin aiki. To knee joint dina ya sami stiffness wato ban iya flexing gwiwata 100%. Zan iya flexing amma ba sosai ba. To dan haka keke zan hau sai dai in ɗan wana kaɗai in dawo baya ba zan zagaya baki ɗaya ba. To nakan ɗan hau keke awurin sa'in idan ya samu ke nan kuma a domin yin exercise haka nan dai da kuma ɗan yin training haka nan dai a ɗan hau wata na baya. To amma dai yanzu ba shi ke garen ba kuma ba a rowa nake ma ba nema nake ba. Sai in wani ya zo da shi, ya ɗan burge ni haka nan sai in ɗan hau. Musamman ɗan karamin keke mai kyau. To nakan ɗan hau in ɗan zagaya haka sai in ba me shi a abin shi. Amman bana hawan keke in yi doguwar tafiya ko ta wuri-wuri mai nisa da shi a halin yanzu.

Am, a akwai gidajen abinci da yawa a nan cikin garinmu. A akwai wani wuri ana ce mishi Lady M, akwai kuma a gargajiya restaurant, akwai Chris Pie, akwai Al-amin restaurant, akwai kadasa, akwai su dai mabambantan wurare da yawa. Sannan akwai Local One wanda muke zuwa muna sayan irinsu al'kubus, shinkafa da miya da nama da sauran su dai. Su duka kowane wani ina so. So amma idan ya zama na ciwo ina da kuɗi sosai kuma ina da walwala ta kuɗi haka, to zan iya zuwa Lady M in sayi abinci domin ya fi mun daɗi. So idan ana magana ta kuɗi kuma ina da su zan yi gabata, so wannan gidan abinci ko shi ko Al-amin restaurant. Amma dai nafi zuwa Lady M. So idan kuma ya zama na ciwa a Local Level ne, ba kuɗi gareni ba sosai ko ban san kashe kuɗi sosai saboda ƙila ba yawan shugowa suke ba sosai, to zanje gidan da nake sayan al'kubus ne, a wato in saya kenan. So da haka zan iya ciwa waɗannan zaɓin guda biyu su ne da na fi so a gidajen abinci kenan.

To ni gaskiya kowace rana inde ta kama zuwa kasuwa nake ma'ana inda akwai aiki a hannuna zan je kasuwa domin sayan kayan aiki. Ma'ana shagon da muke dasu ko ince shagunan da muke zuwa siyiya kaya su suna fitowa kullun ma a sati ba ranar da ba su fitowa. Dan haka ina zuwa ina siyiya kaya kuma ba ranar da ban zuwa sayan kaya sai dai in ba aiki. So idan babu aiki wannan za ka yi haƙuri ka zauna ka jira Allah ya kawo. So amma indai akwai babu wata rana wadda na ware wadda nake zuwa kasuwa. Ko da yaushe zuwa nake yi. Shi kuma kasuwa yakan kasance wurin da za ka je kayi siyayya ka ba da kuɗiya ba ka abu kuma shagunan gasu nan da yawa. To ko inda muke zuwa sayen kayan plumbing dai shaguna ne gasu nan da yawa. Sai ma ka zabi inda za ka saya sannan. To duk da dai mu akwai inda muke zuwa wanda duk yawansu dai mu akwai shagunan da muke zuwa nan muke siyayya. So nakan je duk lokacin da aiki ya samu. Sannan kuma akwai kasuwannin da muke ciwa inda su a sati za su ci kamar ace so wata ta suci sau ɗaya wata ta ci sau biyu. Kaman wata kasuwa a nan Katsina muna ce mata yar Kutungu tana ci sau biyu a sati. To idan na samu lokacin da ba ni komai ina da bukatu gare ta zan sayo wani abu. So nakan je in in siyayya. Tana ci ranar Talata tana kuma ci a ranar Juma'a. Sannan kuma akwai kasuwar Chake ke nan. Itama ita kuma tana ci ranar duk kusan ɗaya ma ne da yar kutungun duk rana ɗaya suke ci. So amma ita yar Chaken ma ta kasance ma koh da yaushe ce take yi. Sai dai waɗan nan ranakun shi ne tafi yawan ci sosai har ta cika tayi makilla ba hanyar wucewa. Wannan ranakun Talata da kuma Juma'a shi tafi yawan cika. Amma sauran kwanakin ana cinta amma ba kamar na wa innan kwanakin ba. Dan haka ni ina cin kasuwa a duk inda inde ya kasance aiki ya zo hannuna. Sannan kuma nakan je ta sati sati idan bukatar cin kasuwa ya kama ranar Talata ko kuma ranar Juma'a. Waɗannan shi ne ranakun da na san ina cin kasuwa idan ranaku za a fita aiki.

Gaskiya yanzu dai a halin yanzu gidanmu a'a ba wani tsire-tsire da na shuka amma a shekarun baya a'a na shuka tsire-tsire sosai a gida musamman irin tsiro wanda ya kasance masara, gero, dawa haka muna shukawa. Sannan kuma lokacin muna makaranta, a can ma nayi wannan ƴan shuƙe-shuƙen. So, amma yanzu girma ya zo. Ba lokacin yin wannan. Ko dama mutum zai yi, to ba zai irin wuri na wasa ba, sai dai gona haka. Kuma sannan tsire-tsire irin wanda za su ƙara ma wuri ado da kyau. So gidanmu idan na yi yanzu, yara da 'ya'ya da jikoki masu zowa za su iya su ci cire abun. Zai zamo kullum ina fada da yara, ina hanasu cire wannan abun da suke yi. So don haka ni kuma da a yi wannan murinka fada da su da iyayensu. Kuma ka shuka, saboda za ka iya ka shuka, karshe ka zo ka yi ta fada wa ya cire kaza, wa ya yi kaza, wa ya yi kaza. Yara ma kanana su nemi su maida ka mahauka ci. A'a ka nemi wa ya sum wane yace wane, wa ne yace ba shi ba ne, ko kuma wani ma yace bai san wanda yayi ba. Ko kuma idan ka amai kana lashe wa ma'ana yace maka ka zane yanzu, an jima ya juya maganar ta. To shi ya sanya ma, ni yanzu bana shuka tsare-tsare. To amma a can gidanana da nake ginawa ina da wannan plan ɗin na son yin wannan shuƙe-shuƙen. Wato in shuka tsiro su fito. Domin su ƙara ma wurin kyau da ado.

Duk kuwa, ah muna raba abincinmu ga mutane, ah musamman ma yanzu da lokacin azumi yake gabatowa. Ah yanzu bai wuce kwana biyu ba a fara azumi, so muna rarraba abincinmu saboda ko yaya ne idan Allah ya ba ka ko da ba ka da shi dayawa ka kan taimaki wanda shi kuma bai da shi ko yaya bai da shi baki ɗaya. To sai ka taimake shi kai kuma sai Allah ya taimake ka. To dan haka muna taimakama waɗanda ba su da shi sannan kuma idan anyi azumi an gama, ah, idin sallar karama, akan yi wani abu da a Musulunci ake kiranshi da fidda kai, wato zakkar fidda kai. Ita zakkar fidda kai, zakka ce wadda da mai kuɗi da talaka mai rufin asiri duk sunayinta. Shi kuma wanda za a ba shi ne wanda ya zama, ah kamar za a kira shi da faƙiri ne ko musaki wanda dai bai da abin da zai ci. Wato ma'ana shi kullum sai ya fita ya nemo sannan ya ci. To irin wannan shi za a ba domin yayi sallah cikin walwala, cikin jin daɗi. Kai kuma Allah sai ya ba ka lada ga ladan azumi ga ta wannan idi na sallah da za a yi. Ga kuma ladan sadakan ka daka bawa dan uwan ka kuma shi zaiji daɗi zai ƙara kaunar ka cikin ran shi sannan kuma zai ga ka tausaya mashi kana ƙaunar shi sannan kuma soyayya da kaunar juna da haɗin kai, ah za su ƙaru tsakaninku. To dan haka mukan rarraba abinci ga 'yan uwa da abokan arziƙi. Haka mu ma wasu wanda suka fi mu suna kawo mun ah abincin nasu har gida su ba mu su taimake mu. Muma mukan fidda mu ba wasu waɗanda muka fi.

Eh muna amfani da ruwan rijiya sosai musamman open well ta gargajiya kenan. Tun da ko jiya da na je a wato gidana can inda nake ginawa, to su makwabtan nawa sun kasance rijiyarsu ta gargajiya ce wato open well. Dan har ma muke magana da abokina yake cewa gaskiya unguwannan tamu akwai ruwa. Rijiyar ma ba ta da zurfi ba ta da nisa. Wanda na dauko pipe three kwata na sa na auna rijiyar a wato zurfin ta kenan. Da na auna, baki daya ba ta wuce pipe daya ba bata ma ida kai pipe ɗaya ba ma'ana ba ta kai five meters ba saboda shi ba pipe ɗin mita huɗu ne ba ɗan kaɗan ko ince mita huɗu ne. Ita kuma rijiyar ma hadda gangan wato ɗan ginin da aka yi mata sama ta wawace. So muna amfani da ruwan rijiya so sai muna amfani da shi a-domin biya ma kai bukata. Sannan ruwan rijiya shine ka keda tabbas, ka keda garantti saboda ruwan soma a zai kasance akwai lokacin da babu wutar lantarki ko kuma somai ga wutar lantarki ita kuma ta lalace. Amma ruwan rijiya zaka sa guga kawai ka jawo yanzu yanzun nan. So dan haka ita rijiya ba ta bukata wani ɓata lokaci sai dai me? Idan ruwan kuma mai yawa ne yakan sa mutum ya gaji da-ja ko kuma a ya sa ƙiwiya yace ya gaji. So amma idan ya zamana aiki ne na emergency haka, so mutum zai yi amfani da ruwan rijiya. Wanda ya wuce ma kanshi takaici ba sai ya sayi ruwa ba, ba sai ya jira mai ruwa ya zo ba. So dan haka muna amfani da ruwan rijiya. Duk da ma dai mu yanzu cikin gari ruwan rijiyoyin duk ba ruwa wasu ma duk an cike su. So amma a can wajen gari kenan a cikin unguwanni a suna da ruwa sosai Allah yasa suna da ruwa ta unguwar ma ba su da nisan ruwa. Kuma unguwar ma inda nake gini. So dan haka a muna amfani da ruwan rijiya.

Eh to ina cin abincin titi wanda a da gaskiya bana ci. So amma yanzu saboda larurori na rayuwa irin na aiki kenan, muna zuwa aiki mu tade wurin aikinmu har lokacin cin abinci ya yi, so dole sai dai abincin titi zamu saya mu ci. Kuma kasancewar mu talakawa masu ƙaramin ƙarfi, ba zamu ci ko da yaushe resturant ko manyan gidajen abinci za mu je mu siya ba. Don haka mu kan ci abincin titi a wannan lokacin da muke aiki nan. Musamman in bamu samu wani abincin ba sai shi, to mu kan siya mu ci domin biyan bukata for emergency. A wani lokacin kuma idan ta kama shi ai nifi gidan da muke ma aikin, za a iya adapo abinci mai da lafiya na alfarma a kawo a ce ga shi kuma su aiki ku ci. So a irin wannan idan mun samu wannan bamu buƙatar sai mun je mun ci abincin titi. So amma in dai har bamu samu wannan ba so bamu da zaɓi dole wannan a-abincin na titi shine zaɓin mu saboda bamu da zaɓi. Don haka muna amfani da shi kuma mu ci kuma ya wadatar da mu cikin yiwuwar Allah saboda komin rayuwa kama wa ta ke yi. Idan ba kama ta yi ba ma ba za mu yi ba.

Gaskiya ba na ƙetare ƙafafu a lokacin da zan zauna eh. Duk in na zo da in na ga mutane na zaune guri, so na kai ni ƙoƙarin in naimi su buɗa mini guri. Ma'ana su buɗa mini su janye ƙafafunsu in samu hanyar da za ni wuce in je nima in zauna. Wani lokacin kuma in na ga akwai wurin zama, so ban ma bi inda suke balantana in ƙetara masu ƙafafu ko uku ko inci su janye ƙafafunsu. Don haka ba na ƙetare ƙafafu a yayin zama, ma'ana lokacin da zan zauna. Saboda shi ƙetare ƙafa yana ɗaya daga cikin rashin ladabi da kuma rashin girmama na gaba. Ko da kan wanda ka ke ƙetarewa ɗin ka girme shi ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Don haka ba na ƙetara ma mutane ƙafafu. Ko wani abun ne nake so a miƙo mini ko zan yi indai abun zai ɗauku, a maimako in ta ƙetara ma mutane ƙafafu to zan ce a miƙo min abun nan daga nan inda nake sai a ba wani ya miƙo. Wannan ya ba wannan har a miƙo mini abun ko kuma ni a buɗa min hanya ta hanyar idan kafafu a buɗa mini in wuce abun da nake yake. Ba na ƙetara ma mutane ƙafafu. Sannan ma a mutanen ba kowa ne ke so ana ƙetara mashi ƙafa ba. Mafi yawan mutane ba su so. Yanzu wani ma idan ka zo wucewa mutane suna buɓuɗa ma kana wucewa, so na in ce ba kome ƙetare ka wuce, wani zai ce a'a, a'a tunda ka fakare ai ba a san ƙetara sai a rinƙa faɗa. So don haka nima a haka na taso, abisa wannan ɗabi'an na taso. Ba na ƙetara ma mutane ƙafa kuma nima ba na so a ƙetara ni. Dan ni ba ma janye kafa ba, har mikewa ina iya yi, naba mutum space sosai ya wuce. So ba na son a ƙetara ni, haka nima ba na ƙetara ma mutane ƙafafu lokacin zama. Sawa nake su janye ƙafafunsu sai in samu gurin zama.